Wato ina kwana a koda yaushe daga misalin karfe goma da rabi na dare zuwa karfe shabiyu. Bana wuce wannan lokaci saboda idan na wuce wannan lokaci bana iya samu in tashi da wuri in shirya in tafi aiki ba tare da na yi latti ba. So ina yin kokari a kullun da daddare in gan na kwanta da wuri, watasa'in ma ƙarfe goma nake kwantawa.